Okay, ni dai tufafin da na fi so gaskiya na fi son kaftani. Ina son ganasa kaftani wasu ma su kan kira shi da jumper. Ya ji guga, an haɗa shi da hulata, ƙube da takalmi sana'in saka agogo. Saboda shi kaftani sitara ne mai mutunci wanda yake nuna wa mutuncin mutum da dai kome da kome haka.

Ina son wasan ƙwallon ƙafa, sannan ina son wasan guje-guje kuma ina son wasan tenis. Eh, ina jin daɗi waɗannan wasanni gaskiya domin suna sa ni in manta damuwa, suna rage min tunani haka da dai wasu abubuwan sosai sosai gaskiya.

Ah, ina son shinkafa gaskiya. Ni fa shinkafa ko, ko yaya aka dafa ta ina so. Saboda ina son shinkafa gaskiya. Ina son a dafa shinkafa da miya, da mai, da yaji, da badika ko ma dai yaya aka yi ta gaskiya ni dai ina son shinkafa sosai sosai har cikin rai na ina son shi.

Eh to bana cin tafarnuwa ɗanyenta haka nan gaskiya. Na fi so a sata abinci ko kuma a sakata a cikin yaji. Amma in dai haka nan ne gaskiya ban cika cin shi ba saboda ina da kama baki. To kuma idan ka ci shi zai sa ka takura ma wasu. To kuma ƙungan de takura wa mutane babu daɗi gaskiya.

Ina iya duba lambar QR. QR na kan iya duba shi ta wayana ko kuma da dai wasu na'urorin haka, irin su kwamfutoci da wasu abubuwan da haka. Ai shi lambar QR bai da wani wahalan duba wa. Za ka iya amfani da wayarka domin ka same shi ko kuma dai wasu abubuwan hakan da ake duba lambar QR.

Nidai ba ma'abocin wanke kayayyaki na bane. Nafi biya a wanke mun, amma idan za'a wanke su, akan wanke mun sune a ƙarshen kowane mako. Ranar Asabar ko ranar Lahadi shine yafi dacewa da nina ke wanke wanken kayayyaki na. Saboda lokacin babu ayyuka da yawa haka, sannan kuma aƙwai isashen lokacin da zai sani nayi wanke-wanke na yadda nake so.

Ah na iya amfani da kwamfuta sosai gaskiya. Sosai sosai na iya amfani da shi. Na iya amfani da kwamfuta. Na iya sosai sannan kuma na iya koya ma mutane in su ma za su yi amfani da shi. Na yi amfani da kwamfuta a wannan zamanin da muke ciki ya zama dole saboda kome da kwamfuta ake amfani wurin yin shi.

Ina amfani da app ɗin WhatsApp ko Instagram ko Telegram ko X ko kuma Snapchat wajen aika saƙonni. Domin suna da sauƙin amfani da kuma sauƙin ganewa. In za ka tura saƙo ba su da wani wahala. Sannan mutane suna amfani da shi sosai wajen yin aika saƙonninsu suma.

Ina fison launin shuɗi ko fari ko baƙi. Ina son waɗannan launuka gaskiya sosai. Tum balle ma shuɗi yaji gaskiya ina son shi sosai sosai. Sabida kala ne mai gamsarwa, da sa kwanciyar hankali wanda idan ka kalle shi za ka ji hankalinka ya kwanta, saboda bai da hayaniya kalan.

Ina taimakawa mutane ta hanyoyi da yawa. Ina taimaka musu wajen koyar da su sana'a, wajen ba su shawarwari da abubuwa dai da yawa gaskiya na taimako wanda ɗan adam ke buƙata ina taimakawa musu da shi. Sannan nakan taimaka mu su wasu lokutan ma da kuɗina idan ya kai ga buƙatar a taimakawa da kuɗi.

A'a ina iya tsalle igiya sosai gaskiya. Saboda ni ma'aboci tsalle-tsalle ne gaskiya. Duk wanda abu tsalle-tsalle ina san shi, ina jin daɗin shi sosai kam sosai sosai. Ina iya tsallake, ina iya tsallake igiya. Ko a banza ma balle da dalili.

Ina aje kwafin bayanai na. Ai aje kwafin bayanai ya zama kamar tamkar dole, saboda ba'a san me zai faru nan gaba ba. Amma aje kwafi shine zai sa mutum ya kasance yana da shedan cewa eh wannan takardun na shine, ba wai na wani ba ne ya ɗauka. Kuma in saboda maybe idan Lokacin hatsari haka ko wani abu in ya ɓace, to wannan kwafin da kake da shi shine zai taimaka ma wurin yin amfani da bayanan ka.

Eh ina yin karatu gaskiya sosai kafin na kwanta. Nakan karanta Kur'ani, ko kuma in karanta wasu littattafan dai haka kafin in yi barci. Saboda cikin koyarwar addininmu ne cewa mutum ya karanta Kur'ani kafin ya yi barci saboda kariya daga abubuwan da yake gani da waɗanda baya gani. Karatu kafin barci na da matuƙar amfani gaskiya.

A, a ban iya tuƙa motoci ba gaskiya, ban iya tuƙa mota ba. Amma dai ina so na koya, saboda halin yau da gobe ba a san ya gobe za ta kasance ba gaskiya. Ya Kama ta a ce na koya amma dai a yanzun ban iya tuƙa mota ba gaskiya. Mota dai aba ce ta ke birgeni, to saboda bana da shi shiyasa ma ban wai damu da ina so in koya ba.

Ban cika wani duba kalanda ba gaskiya, saboda na fi amfani da wayana. A wayana kawai nake duba ranakun wata. Ban cika amfani da kalanda ba gaskiya. Saboda yanzu lokaci ya wuce da ake amfani da kalanda ne. Kalanda an baro shi a zamanin baya. Ko yanzu idan kana da wayanka a ciki za ka duba komai ba wai sai ka yi amfani da kalanda ba.

Wutan lantarki mukan biya wani lokacin dubu goma, wani lokacin dubu ashirin. Ya danganta da yanayin wutan da muka yi amfani da shi a watan. Idan mun yi amfani da wuta sosai, mukan biya kuɗi da yawa. Idan kuma ba mu yi amfani da wuta ba sosai, sai mu biya kuɗi kaɗan wanda ba shi da yawa sosai.

Nakan tsarkake gidanmu, a rana sau biyu, da safe sai kuma da yammaci. Saboda shi tsafta abu ne mai kyau gaskiya. Ya kamata a tsare shi. Nayi da safe, sai inyi da rana da yamma kai. Saboda ko ina kasancewa akwai tsafta. Tsabtsab ba datti ba komai.

Ina kunna Bluetooth gaskiya sosai saboda yawanci da shi nake amfani nake amsa kiran waya ko kuma idan zan kalli fina-finai haka a cikin wayana nakan yi amfani da shi. Ina amfani da Bluetooth, ina kunna Bluetooth sosai gaskiya, musamman ma na wayana. Ina kunna shi, ina amfani da shi sosai.

Na fi son naman kaza gaskiya. Saboda yadda yake sala sala ina jin daɗi wurin cin shi da tauna shi bai da wahala gaskiya. Sa'nan kuma yana da daɗi, yana da daɗi gaskiya akwai daɗi. Naman kaza ai abun so ne ina da. Ba wai abu bane da yake da, da kawai dai son naman kaza gaskiya saboda yana da daɗin ci.

Na fi son akwai wani gidan abinci a nan inda nike, ana ce mai "Everyday". Gaskiya ina son abincinsu, saboda ba shi da tsada sannan kuma yana da ɗanɗano mai daɗi gaskiya. Ba shi da wahala, yana da, ba su da zafafa gaskiya akwai sauƙi sosai, sosai, sosai, sosai.

Na fi son tufafin auduga gaskiya, saboda baya riƙe zafi kuma ni mutum ne da bana son zafi a jikina gaskiya. So abun ne ya sa na fi son tufafin auduga ke nan. Sannan kuma gunin yin wanki da guga di yafi sauƙi ba kamar na siliki ba. Gaskiya tufafin auduga shi ne yafi burge ni shi nafi so.

Okay, ina amfani da apps ɗin WhatsApp, X ke nawa da aka sani da Twitter a da, sai kuma TradingView sai Phantom Wallet. Ina amfani da waɗannan apps ɗin sosai, wurin yin hada-hadan neman kuɗina da wasu abubuwa dai haka. Waɗannan su nafi amfani da su sosai.

Gaskiya ina son kallon faɗuwar rana saboda abu ne da yake da sha'awan kallo. Yana da daɗin kallo, abu ne da za ka gani ka ji hankalinka ya kwanta. Ba hayaniya ba kome a cikinsa kawai, sai dai farin ciki da nishaɗantuwa da natsuwa da yake sakawa.

Ina bin ƙa'idojin aiki gaskiya, sosai ma yanda ya kamata. Saboda abubuwa ne da mukayi yarjejeniya ce wai zan bi, eh zan bi. To ya zama min dole ne bi su. Saboda in zan tashi biya, inci haƙƙina, inci gumi na da kyau. Dole in kiyaye ƙa'idojin aiki. Ba zan karya ƙa'ida ko guda ɗaya ba. Dole in bi ƙa'idojin yanda suke.

Ina rubutawa gaskiya saboda shine kaɗai hanyar da zai sani in san nawa na kashe, nawa ya shigo, nawa ya fita. Idan kashe kuɗi ba a rubuta wa, to babu wani amfani ke nan. Saboda mutum gaba ɗaya duk sai yabi ya ruɗe a kan nawa ya fita, nawa ya shigo. Amma idan na rubuta ina gane me yake faruwa, me yake shiga, me yake fita kuma.

Ina son na ga ɗakina da haske gaskiya, haske ma sosai saboda shine zai sa na ga komai a cikin ɗakin. Sannan kuma idan ina amfani da wayana a cikin haske bai cika yima ido ya samun matsala a ido ba. So shi ya sa nake son yin amfani, nake son haske a ɗakina. Saboda nima abokin danna waya ne da kwamfuta haka sosai sosai.

Lokacin da na fi so a kowane shekara gaskiya shine lokacin sanyi. Ina son lokacin sanyi, saboda a wannan lokacin na fi samun natsuwa, na fi samun yanda nake so babu zafi da zai takura mu. Ina gudanar da al'amura na cikin sauƙi, cikin walwala, cikin farin ciki. Gaskiya shine lokacin da na fi so a shekara.

Kayan marmarin da na fi so shine ayaba da kankana sai kuma me. Ina ga wa yannan biyun de, sune kawai wanda na fi so. Ina matuƙar son ayaba da kankana. So, so na gaske, so na haƙiƙa. Ai duk kayan marmari ma ba wanda yakai wa'innan biyun daɗi. Ayaba ga laushi ga ƙamshi, shi kuma kankana ga ruwa ga zaƙi.

Eh, wasu lokutan dai na kan so in buɗe da yamma ke nan in buɗe sabo da iska ya ɗan shigo. Amma da rana gaskiya ban cika son buɗe taga ba saboda hasken rana yana min yawa, so ban cika san shi ba gaskiya. So na kan ɗan rufe shi da rana haka da yamma sai na buɗe sau da iska ya shigo.

Ba na shan magani kullum ba saboda lafiya na ƙalau. Shan magani ai na marasa lafiya ne. Inda nike da lafiya na, na ni ina wani shan magani. Shan magani ba nawa bane gaskiya. Indai na sha magani to ba na da lafiya ne. Ama ni yanzu da nike lafiya na ƙalau ƙalau, ƙau ƙau ƙau. Shan magani ba nawa bane gaskiya.

Nakan tofar da shi a gefen hanya. Amma ni bawai mutum bane ma da yake yawan tofar da miyau gaskiya. To zan daɗe ban tofar da miyau ba. Amman dai da safe haka in na tashi bacci nakan tofar amma shi ma se na shiga bayi. Na shiga sai in tofar a bayi, se nayi brush kawai se na cigaba da harkokin gaba na. Gaskiya bawai bana tofar da miyau akan hanya ko wani abu gaskiya.

Aikin gidan da nake yi shine 'yan share-share haka sai zuwa aikace-aikace kasuwa wanda ake mun a gida. Ma bayan wannan, to wani lokacin nakan ɗan yi girki idan ni kaɗai ne a gidana. Amma in dai akwai sauran mutane bana yin wannan. Ni nafi yin aikace-aikacen zuwa kasuwa da share-share haka.

Tana daidaitawa gaskiya. Wayata tana daidaita haske da kanta. Idan na shiga cikin rana, hasken zai ƙaru. Idan kuma na shigo inda babu rana sosai, hasken sai ya ragu. Da kanta take yin wannan. To, teknoloji ne yazo mana ba wai sai mun ta ya ƙara haske da kanshi ba ko ya rage. Ita wayar da kanta za ta ƙara a lokacin da ake buƙatan haske, lokacin da kuma ba'a buƙatan haske sosai za ta rage da kanta.

Nakan, ina yawan cin, cin abincin dare irin kamar ƙarfe takwas haka na dare. Wasu lokutan kenan takwas ta zuwa tara dai, takwas zuwa tara haka naci abincin dare. Saboda da naci sai ya ɗan bi jiki haka dai kafin lokacin baccina yazo kuma sai in kwanta.

Abincin gargajiyan da na fi so shine dambu. Ina son dambu. Dambun ma na shinkafa ya kasance yayi laushi haka, yayi taushi wanda ba zai dinga shake mutum ba. Ina ci kawai inji yana wucewa sannan ya kasance dambun an sa mashi gyada sannan ya ji mai kuma haka. Gaskiya ina son dambun shinkafa, yana da daɗi sosai sosai.

Eh, na dai fi yin wani lokacin haka zan fita waje in je in yi hira da abokanaina kafin in yi bacci kenan. Wani lokacin kuma idan ina da aiki da yawa zan zauna a ɗakina in dan ƙarashe ayyukan da nake yi kafin in yi bacci. Eh, amma dai yau in naje yin hira da su nakan ɗan samu farin ciki haka. Sannan kuma ya rage mun gajiya da tunaninnika haka ne.

A gaskiya bana rera waƙa lokacin wanka. In ina wanka ma bana yin magana gaskiya. Nafison inyi shuru har in gama wankan da nakeyi. A gaskiya bana rera waƙa. Ai indai naje wanka shuru kawai nake gaskiya, saboda ba mana son ruwan ya shiga mun cikin baki haka ko kuma kunfan sabulun ko wani abu. To shiyasa kawai nake yin shiru in naje wanka. Bana rera kowane waƙa.

Abun, abun sha da na fi so gaskiya shine Coca Cola. Wai! Ina son Coca Cola gaskiya saboda yana cire gajiya a jiki, yana ɗan sa mutum yaji kuzari a jikin shi sannan kuma yana da daɗi. Sannan ya kasance ma Coca Cola mai sanyi ne wanda idan ka sha shi za ka ji ya shiga cikin jikinka sosai sosai.

A'a ina shan madara sosai gaskiya, don ko yau ma na sha. Dazun safen nan ma haka ba da dadewa ba na sha madara. Nakan sha madara gaskiya. Haka nan zan sa kuɗina in je in siyo in sha saboda ina so. Ba wai don wani abu ba. Ba wai dai saboda ina so ne. Madara ai abin so ne gaskiya saboda garɗin nan da yake yi. Ya kaji shi yana da daɗi a cikin rai.

Gaskiya ɗakina baya woni yin dotti sosai. So nakan daɗe, nakan daɗe gaskiya ban share shi ba. Gaskiya. Wasu lokutan dai nakan share shi koda sau ɗaya ne a sati. Amma in ba haka ba gaskiya sai in daɗe ban share shi ba. To baya yin datti, ba wani abu ake zuba wa a ciki ba dai kawai dai nakan ɗankwana biyu ban share shi ba.

Ina da dangantaka mai ƙarfi gaskiya dan da maƙwafta na, dangantaka mai kyau ma wanda in ɗaya ya ga za'a cutar da wani ba zai yarda ba gaskiya. Saboda dangantakar da yake tsakanin mu mai ƙarfi ne, mai kyau. Dan wannan dangantaka ma za'a iya kiranshi da 'yan uwantaka gaskiya. Dan dangantaka ne mai ƙarfi, mai aminci kuma.

Muna da bokiti da yawa gaskiya a gida. Muna da bokitin da muke wanka da shi, muna da bokitin da muke wanki da shi sannan kuma muna da bokitin da muke ɗebo ruwa. Muna da bokitin da muke wanke wanke da shi a gida. Gaskiya muna da bokiti da yawa. Bokitin da muke da su zasu iya kai guda ashirin a gida. Eh, muna da bokiti gaskiya bokiti enough muna da shi.

A na iya jefa dutse nesa gaskiya, musamman ma in zan katso mangwaro. In zan katso mangwaro zan yi jifa mai nisa da dutse ko kuma lokacin yarinta haka da muke wasa in ana gasan jefa jefe haka muke yin jifa, jifa mai nisa da duwatsu gaskiya. Amma nisan jifan fa ya danganta da yanayin girman dutsen ne.

Eh muna da wifi a gida. Muna da wifi a gida wanda da shi muke hada-hadanmu a yanar gizo. Kowa a gidan zai kama zai yi amfani da shi. Daidai gwargwado yanda ya kamata saboda yana, yana rage mana wahala sannan kuma yafi sauri. Wifi muna da shi a gida.

Ba na amfani da net ɗin sauro gaskiya, saboda jikina baya son shi. Idan na kwanta bacci ya taɓa min jiki, yakan samin ciwuka sai inji kaman na ƙone haka. Ban cika amfani da shi ba gaskiya, saboda takura da yake yi mun haka da tara zafi da wasu abubuwa.

Okay, na fi buga wasanni, wasannin games kenan don nishaɗi. Gaskiya shine abin da na fi, especially ma idan na gaji ina son in ɗan huta da ƙwaƙwalwa na don samun nishaɗi. Na fi buga wasanni na game ɗin waya ko na kwamfuta haka dai in ɗan yi saboda in samu nishaɗi.

Aha dole in yi kuka lokacin yanka albasa. Saboda shi albasa yana da yaji ne. Idan mutum na amfani da shi ya kan shigan masa idanuwa, ya dinga jin zafi a idon sosai. Lokacin har da hawaye ke fitowa daga idon nawa ba wai iya ku kuka sosai. Albasa gaskiya yana da zafi idan ya shiga idon mutum.

Ba wani abun da nake jin tsoro gaskiya yanzun sai tsoron sharrin masharranta. Amma indai ba wannan ba banajin tsoron komi. Saboda na san cewan Ubangiji na ya kare ni kuma shi zai cigaba da kare ni a kullum. So banajin tsoron komi gaskiya. Ban jin tsoro. Na yarda da Allahna, na yarda da cewan shi zai kare ni. So ba wani tsoro da nake ji.

Wayana tana cika ajiya gaskiya, saboda waya ce wacce ni kaɗai nake amfani da ita, ba tare da wani ba. So duk wani abu da nake so na ajiye a ciki, nake aje ta. Kuma duk lokacin da na buƙace shi, zanje in ɗauko abin inda na aje shi, in yi amfani da shi ba tare da wani ya sani ba ko kuma wani abu.

A'a, na fi son kofii gaskiya. Abin da kuma ya sa na fi son kofii shine wannan ƙanshin da yake da shi. Ni duk wani abu da yake da ƙamshi ina son shi gaskiya. Ni ma'abocin ƙamshi ne, to ina son kofii. Sannan kuma kofii yana rage gajiya a jiki. Idan na gaji in nasha shi, sai in ji na samu sauƙin gajiyan da nake fama da shi.

Nakan kare kaina daga sauro ta hanyar amfani da maganin sauro na fesawa kenan. Zan fesa shi kafin in shiga ɗakin, so nakan yi amfani da wannan. Wani lokacin kuma nakan sa safuna a ƙafana kafin in kwanta bacci saboda kada su cije ni. Wannan ayy-ayy, abubuwan da su nake amfani wadan maganin sauro a ɗaki na.

Ina son in dafa ƙwai yadda ake dafa shi ne ai, idan na sa ƙwan a cikin ruwa sai na ɗaura shi a kan wuta sai ya dafu. Amma na fi son ya dafu dafuwa sosai. Ba na son wai in gan shi ya yi rabi ya dafu rabi bai dafu ba. Na fi son a dafa shi da kyau ko ina ya dafu sosai- sosai.

Ina tafiya kasuwanci sosai gaskiya. Don ko ɗazu ma naje na yi wani kasuwancin. Shi kasuwanci abin so ne, abu ne mai kyau wanda ya kamata kowa ya dinga yi. Kasuwanci akwai alheri a cikinsa. Ana samun alheri sosai da kasuwanci. Don ko anjima ma zan je in ƙara wani kasuwancin.

Launin labule na mai ruwan madara ne. Kalan madara kenan shine launin labule na. Kuma abin da ya sa na sa shi saboda sauro, sauro su ba su abu mai duhu. To idan na sa labule mai haske kamar kalan madaran da nake amfani da shi kenan, zai ba ni ikon ganin su ko da sun zo. Kuma suma ɗin ba za su zauna ba saboda ba su so a gan su.

Ina kallon taurari gaskiya sosai da daddare saboda suna da daɗin kallo. Suna sa mutum ya ji ya samu natsuwa a cikin ransa, musamman ma idan babu wata a garin taurarin ne kawai. To su ne zai sa su siyi kal-- mutum ya ji daɗin kallon su, ya ji hankalin shi ya ƙwanta sosai idan yana kallo.

Na fi son jin kiɗan Afrobeat ke nan, kiɗan Afirka. Na fi son shi gaskiya, saboda shi ne yake sa mutum ya tuna da al'adunsa, sannan kuma yake sa mutum ya gane mahimmancin al'adunsa da kuma irin ingancin da ke cikin al'ada. Afrobeat gaskiya shi ne nafi saurara.

Ina musabaha da mutane gaskiya sosai. Duk in na fita na gan su, in na zo wucewa zan tsaya muyi musaba'a. Zan ba su hannu ko kuma su su ba ni hannu. Muyi musabaha dai, gaisuwa ta mutunci ta kamala wanda ya kamace mu muyi tsakanina da su muna musabaha gaskiya.

Ina shan ruwa mai sanyi gaskiya sosai. Ko yanzu ma shi na gama sha. Duk da dai ina da ciwon haƙori da in na sha ruwa mai sanyi zanji ina mun zafi wurin. Amma dai nafason ruwa mai sanyi gaskiya. Musamman ma idan na aiki na gaji to shi nafi so in sha. Sai in ji rai na yayi ƙasa hankali na ya kwanta. Ruwan sanyi gaskiya ina shan shi sosai.

Na fi son ice cream me ɗanɗanon vanilla wanda aka haɗa shi da strawberry. Waɗannan ne ice cream ɗin da na fi so gaskiya saboda ina son ƙanshin su ne. Ni ma abuci ƙanshi ne gaskiya. Idan na sha ice cream me wa'innan ɗanɗanon, zan ji daɗi a raina. Ina son wa'innan ɗanɗanayen gaskiya.

A kan gado nake kwana. Na kwanta a kan gado saboda na fijin daɗin kwanciya a kan gado. Idan ina kwanta a ƙasa yakan sa ni ciwon baya, kodai ciwon ciki ha kazan jikina duk yana min zafi. Amma idan na kwanta a kan gado shine zai bani daman yin bacci cikin kwanciyar hankali ba takura, ba matsi ba komai.

Eh nakan ɗan sa tabarau, amma bawai na maganin ciwon ido ba, kawai na ado ne nake sawa. Kuma shi ma ɗin bawai kullum bane nake sashi. Nakan sashi lokaci zuwa lokaci ne, musamman ma lokacin ƙura lokaci ne nake ɗan sawa saboda ya hana ƙura shigan mun cikin idanuwa. Bawai dan bana gani sosai ba kowane abu.

Eh ina motsa jiki amma dai ba kullum ba. A cikin kwana bakwai na mako ina yin amfani da kwana huɗu, wani lokutan kwana biyar don in motsa jikina. Saboda shi motsa jiki abu ne mai matuƙar amfani ga lafiyar ɗan adam. So sa na ke ba shi lokaci sosai da mahimmanci. Na ke ware kwanaki biyar ko huɗu a mako domin in motsa jikina sosai da sosai.

Muna da madubi dayawa gaskiya saboda kasancewan gidanmu akwai 'yan mata. Kuma su 'yan mata an san su da duba madubi sosai sosai. So abin da ya sa muka tara madubi dayawa ke nan a gida. Muna da madubi dayawa gaskiya za su iya kai goma haka zuwa takwas gaskiya muna da su saboda tarin 'yan matan da muke dasu a gida.

Yawan ci ƙarshen mako na fi shirin in je in motsa jini, na ɗan motsa jikina, na dawo na huta, na yi bacci, na ci abinci sannan kuma sai in wanke kayana, in yi guga, in shirya su saboda in shirya mafarkon mako mai shigo wa ke nan. Yawanci abin da na fi yi a ƙarshen mako ke nan.

A'a, ba na zuwa gidan fim gaskiya ba. Ma taɓa zuwa ba ne saboda abun baya burgeni gaskiya. Ni mutum ne da baya cika son hayaniya ba, ko kuma a gidan fim yawanci akan yi hayaniya saboda taruwan mutanen da ake yi a gidan. So na fugar ne, mai zan kalli fim in kalla a gida ni kaɗai ba tare da kowa ba saboda gudun hayaniya da nake yi.

Ina amfani da sabulun Ivory ko Eva. Wainan sabulu biyun gaskiya suna nafi amfani da su saboda ƙanshinsu da suke da shi sannan kuma suna da kumfa idan mutum na wanka da su. Kuma suna gyara jiki. Mutum zaiji jikinshi yayi laushi, babu ƙuraje, babu komi a jiki.

Na fi so in sa fanka, a uku, uku zuwa huɗu wasu lokuta. Saboda ina dai son fanka, ina son iska don ba na son zafi. Amma kuma idan ya yi yawa, ya kan sa hancina ya toshe, wanda zai sa ni in dinga yin numfashi da ƙyar da ƙyar. To shi yasa na fi son in sa shi uku ko huɗu, saboda ya kori zafin amma kuma ba zai min illa ga lafiyata ba.

Dake kullum ina farkawa da asubahine. Misalin ƙarfe biyar kenan zan tashi, zan yi alwala, in yi sallah, in nayi sallah na dawo gida sai in ɗan fara rage aikace aikace na dai haka de kafin lokaci ya tafi. Sai in je in motsa jiki, in dawo, in na dawo sai in cigaba da aikin. Na fi tashi ƙarfe biyar na asubahi.

Ni kuke yin addu'a? Ina yin addu'a kullum. Ba ba ma yin addu'a ba kaɗai, zan yi sallah sannan in yi addu'a kuma. To a rana ina yin addu'a su biyar ke nan. Wannan ma na lokacin sallah ke nan, ban da wasu kuma addu'o'in da nake yi daban wayanda ba a lokacin sallah ba. Ina addu'a kullum.

Okay, abun farko da nake yi da safiya idan na tashi shine zan shiga bayi in yi fitsari. Idan na yi fitsari sai in dawo in yi alwala, in je in yi sallah. Bayan na yi sallah na dawo zan ɗauki wayana ɗan yi aiki. Tunda a cikin wayana nake aiki nake samun taro da sisi na dai da zan biya ma kai na buƙatu.

Okay, idan zan fita akwai wani guri da muke ajiye makullan mu a nan cikin gida, saboda wani lokacin wani zai buƙaci ya amfani da shi ni kuma bana nan. To amma idan na ajiye a wurin da ya zo zai ɗauka yai amfani da shi in ya gama kuma zai bar makullan a nan wajen jan saboda ni ma ina dawo ko wani in ya zo zai ɗaukayi amfani da shi.

Ina so na ziyarci cikin garin Kano, sannan kuma ina so in ziyarci garin Lagos ta Najeriya, sannan kuma ina so in ziyarci Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya ke nan. To waɗannan gurare guda uku su ne ke so in ziyarta a yanzu saboda in ɗan huta sannan kuma in ga yan da suke yi, yanayin da al'adunsu suke, yanayin da suke tafiyar da al'amuran yau da kullum ɗinsu.

A cikin gida ne, a tsakar gida ina yawo da takalma na. Amma in dai zan shiga cikin ɗaki, sai na cire takalma kafin in shiga cikin ɗaki gaskiya. Saboda ɗabi'a ne mai kyau, tsafta kenan. Idan zan shiga ɗaki sai na cire, sannan zan shiga. Amma in dai a cikin, a tsakar gida ne ina yawo da takalma na ba damuwa ba komai.

Ni dai na fi son fim ɗin action ko kuma fim ɗin comedy. Fim ke na wanda ake kira da fim na barkwanci. Eh, wanda mutane sun fi sanin da shi da comedy. Wainan sunaye fim ɗin da na fi so na action wanda ake yin faɗa ce faɗa ce ke nan ko kuma comedy wanda ake barkwanci da raha da komi da komi a ciki.

Rubutuna na da kyau gaskiya. Idan ina, idan na yi rubutu ma wani lokaci sai ka ji mutane suna cewa, hala dai mace ne ta yi wannan rubutun saboda kyawunsa. Indan na yi rubutu lokuta da yawa za ka ga mutane suna zuwa suna aron littafina musamman a aji saboda su je da shi su kwafa abin da na rubuta saboda yana da sauƙin ganewa da kuma kyan shi da komi da komi.

A fure nafi son furen da ake kiranta da rose. Saboda fure ce wacce take da mu'amala da soyayya, kyauta, farin ciki da dai makamantan haka. So shi ya sa ya kasance rose ita ce furen da na fi so. Idan zan ba da kyauta nakan haɗa da shi domin yana nuni ne da soyayya haka, eh da ƙauna, da kulawa da mutuntawa kuma.

Okay, ina amfani da mai ɗin Vaseline ne. Na fi son wannan mai ɗin saboda shine mai ɗin da yake riƙe min jiki. Bai sa jikina ya bushe da wuri, sannan kuma yana samun shi ma laushin fata da kuma rashin ɗanko haka da yake da shirija. Abubuwa da yawa da yasa nake amfani da Vaseline.

Gaskiya muna da dangantaka mai ƙarfi, mai daɗi da ni da abokanan aikina. Dangantaka ce ta mutunci, ta mutuntaka wanda kowa ya san darajan kowa. Kowa baya wulaƙanta kowa sannan in wani ya ga abin da zai cutar da wani ba zai bari ba in kuma ya ga abin da zai taimake wani zai taimake shi da shi.

A gaskiya da cokali nake cin abinci. Ban cika son cin abinci da hannu ba, inba dai wai ya zama dole ba. Amma gaskiya da cokali nake cin abinci saboda yafi sauri kuma mutum ba zai dinga zubar da abincin ba idan yana ci. Sannan kuma yafi tsabta. A tsabtace kaina, cin abinci da cokali.

Ok, akwai bola inda anan nake zuwa na zubar da shara na. Bana zubar da shi a ko ina ko kuma wai duk wurin da na samu in ce zan zubar da shara. A'a, nakan je bola ne in zubar da shi. Saboda anan ne ya kamata in zubar da shara ba a ko ina ba. A bola kawai nake zubar da shara.

Oke na fi son malamina ke wanda ya, ya yi supervising din aikina lokacin ina makaranta. Saboda ya kasance malami ne wanda yake jagora, mai jan dalibai a cika, mai musu gyara, mai nuna musu kuskuran su, ya gyara musu cikin lumana ba tare da faɗa ba ko, ko ihu ko hayaniya ko wani abu.

Na fi zuwa kasuwa ranakun Laraba, saboda ranan ne kasuwan take ci, kasuwan da nake zuwa. Nakan je in sayar da hatsi a kasuwan kamar su shinkafa, masara, wake, dawa haka. Da kuma kasuwa ranar Laraba ake cin ta gaskiya. Idan na je zan fita ranar Laraba da sassafe sai in dawo da yamma.

Ba na da kujeru gaskiya, ba na zama akan kujera. Idan dai na zo zan zauna a kan tabarma ko kuma na zauna akan gadona. Babu kujera a ɗakina. Amma dai idan na je ɗakin mamanmu ina jin daɗin zama a kujerunta saboda suna da taushi, suna da laushi, suna da daɗin zama.

Na fi son takalmi mara rufi kenan, takalmi mai kama da slippers wanda kawai idan na zo zan zura ƙafana in tafi. A hausance ana ce mashi zura ka tafi. Takalmi ne wanda idan ka sa shi ba sai ka tsaya ɗaure ɗaure ba ko kuma idan zaka cire wai ka ce sai ka tsaya kwance kwance. A'a, kawai da ka sa da ka tafi ba wani ɓata lokaci a tattare da shi babu komai kawai tafiya akeyi.

Duk rana nakan goge haƙorina sau ɗaya. Nakan goge shi da safe inna tashi daga bacci kafin nayi komai ko ruwa ma bana sha sannan nake goge haƙori. Zan fara goge haƙorina kafin inyi komai, kafin in fara magana ko kuma kafin inci abinci ko insha ruwa. Saina fara goge haƙori na da safe. Shi nake fara yi da safe.

Abin da ke sa ni dariya shine idan ina cikin farin ciki ko kuma idan ina tare da abokanai na. Waɗannan mutanen gaskiya suna sa ni dariya sosai. Dan abu kaɗan yanzu kawai sai in fara dariya. Kuma dariya ne nake yi. Bawai dariya na kaɗan ba dariya sosai wanda eh. Duk wan da gan ni zai ce wanan yana dariya. A wani lokacin ma har da hawaye yake zuwa daga idona saboda tsabagen dariya da nake yi.

Na fi son yanayi na sanyi saboda shine wanda yake sani in samu natsuwa bai takura mun ko da kaɗan ne. Na fi jin daɗin yanayin sanyi gaskiya, ba takura ba takurawa. Yanayi ne wanda ke sani inji daɗi a cikin rai na sannan kuma yasa min jikina ya kasance yana aiki sosai ba takura.

Ba na wani cin citta a abinci gaskiya. Ina dai shan shi a cikin ruwan shayi. Idan za a dafa ruwan shayin sai a sa citta. So saboda wannan ƙanshin nashi da wannan ɗan yaji ya jin dayike da shi. Abin da yasa na ke son shi ke nan a cikin shayi, amma ban cika son shi a abinci ba gaskiya sosai. In dai aka sa shi a ruwa zan sha, zan ji daɗin shi kuma.

Eh akwai wata mata datake sayar da abinci a nan kusa da inda nake aiki. Idan lokacin cin abinci yayi misalin karfe ɗaya zuwa karfe biyu haka, nakan fita don naje na siya abinci a wurinta. Saboda abincinta yana da tsafta, yana da daɗi sannan kuma yana da sauƙi, yana da arha kenan. Annan nake zuwa cin abinci.

Ina siyan kaya a yanar gizo sosai. Don ko satin da ya wuce ma na siya wani. Yau nake ganin saƙonsu cewan kayan nawa ya zo, domin nazo na karɓa a bana. So anjima ko gobe nake sa ran zanje in ansa wanda na siya, a satin da ya wuce kenan. A'ina siyan kaya a yanar gizo sosai gaskiya.